Eh, yanda muke kare kan mu daga, daga, kara kan mu daga, daga sauro, mukan sa mosquito net, dais mukan sa mosquito net mu lullube kan mu, mu sa shi muyi hanging din shi, muyi shi kaman box sabida kar sauro ya cije mu. Sannan daga nan kuma sai mu sa ko maganin sauro a gefe ban da haka, sabi da ya, ba ma son sauro ya cije mu. Sai mu tabbatar mami hangen din shi mun kukkulle shi da kyau saboda kar kome ya same mu. Haka muke kare kan mu daga sauraye, ba sauro ma.

Labari amma haka zan har haɗa masa. Eh abin da nake yi da yamma, na farko na kan je na ɗan yi sallah. Bacin na dawo da yamma, na gama sallolin da zan yi. Na gama sallolin da na gama sallah, na gama baki dai na sanga masallan. Sai naje na ɗan yi fira, na yi fira naje na yi fira da abokanai, majalisu majalisu. Sai amma majalisu aƙalla majalisu zai fi kamar guda biyar. Na je na je na je wannan mukaɗan fira naje kuma na ɗan duba abokanai, mu ɗan yi fira. Sannan inna yi sai na zo na samu, na samu na zauna na huta, na ci abinci, na sha ruwa. Bacin na sha ruwa sai na samu na ɗan zauna ruwan ya ɗan sauka. Bacin ruwan ya ɗan sauka sai na samu na sa waya a caji sai na kwanta. Bacin na kwanta sai na samu mayafi na rufa jikina sai in kama bacci. Bacci kuma sai da asuba inna tashi. A taƙaice dai abin da nake yi ke nan kamin na kwanta. Banda zuwa ganin abokanai, zuwa majalisu majalisu, labari da cin abinci duk bawa in nan. To daga nan kuma ba wa ni abun da ya rage. Da ma in dai ba dai wani abu ya kama ba ko kuma wani aiki ya ɗauke ka, wanda ba ra ka yi bacci ranan ba, ba za ka yi night ba, ai da man in ka gama duwa in nan abubuwan ya kamata ka samu ka je ka kwanta ka yi bacci ka huta. Ko ba haka ba? To sai dai kuma kana da wani uzurin sai dai ka samu sai ka gama uzururrukan ka samu ka kwanta ka je ka dawo. Wani sa'an kuma ba ka da wannan lokacin kana dawowa da yamma ba za ka yi komai ba sai dai ka samu ka shige ɗaki ka je ka yi bacci. To ya danganta daga yanayin abubuwan tsare tsarenka na ranan. Kamun ka je ka samu ka kwanta. To wannan abubuwan da nike yi kamun na samu na je nan kafin na kwanta kafin na kwana.

E, haka zalika ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa ma na kan haɗiye shi.

A'a ka, al'amarin gaskiya, gaskiiya ni bana duba saboda ni bana, bana ma son shiga ina dubawa. Kwata-kwata abun bai mamun bane. Ana dubawa banda lokacin ma dubawa saboda lokaci. Gasiya ni, kwata-kwata gasiya ma bana son shi ne. Ni gaskiya ni bana son yi ba kwata-kwata shiyasa bana son shi. So ban son ina dubawa dan kuɗi gaskiya. Wannan abu game da kuɗi bancika son ina duba ban wani dan kuɗi gaskiya. Kana son dubawa sabida ni bai mun ba. Inda lokacin dube duben shi, duddai ko yana kyau ko baida kyau ba ana ra'ayin ke nan.

A'a, tsare-tsaren ayyuka na da suka fi muhimmanci kamar zuwa gun aiki da safe, sannan kuma ba damadamun ku kalla wani fim ko koyi wani game awaya nakan tsaya in duba. Tegun aiki akan ki yi tsare-tsaren aikina, sannan kuma na sami yaran aiki suma musu bayani ana aiki a mai da hankali. Lokacin aiki, aiki ina gida kuma ina gida kuma aiki ina aiki duk wani abin da zan iya sai ya shafi aikina. In bai shafa aikina ba, dai dai in ya zama dole, ta wani gun zai iya shafa aikina amma idan ba haka ba, bana damuwa akan shi. Na tsare-tsaren aikina sosai sabida tsare-tsare ayyuka yana da kyau. In ba kada, in ba ka iya tsare-tsaren aiki ba gaskiya bara ka cimma abin da suke so. Balantana kuma masu mahimmanci, masu mahimmancin shine kamar aiki. Ka tsaya ka yi, ba wasa, ba ba ma wani ka tsaya ka natsu guday, ka ringa aikin. Ba tare da kuma ɓace lokaci ba in ka samu aikin. Wanda ya kamata kai kayi kai, wanda ya kamata ka ba yaro ka ba yaro, wanda kuma ya kamata ka kai ka tsaya tsayin daka ka yi. Ba wani hanzari ba gudu, sai dai natsuwa. Kasa ko yaran ne su ringa natsuwa suna aiki a cikin kwanciyar hankali kuma da kasancewa sun iya kuma ka sa ido sosai kana yi kana kallo. Saboda ko wurin da mutum ya iya ana gudun kuskure dan mantuwa da rashin natsuwa kuma ko da ka ce musu su natsu sai aikin ba za su natsu ba. To gudun haka ka kai sai ka dinga tsara sa masu ido, ka yi tsare-tsaren aikinka kuma sannan kana duba yadda suke aikin. Ba wai ka bada aiki, kai ka bada aiki ka tashi ka tafi ba kayan aikin ba ka duba aikin ba. Yaya aikin zai kasance? Yaya mai aiki zai ga aikinshi anama yi? Yaya mai aiki zai kalla yanda ka ba mawa aiki ana yi da kyau? To dole ka dinga duba, kana duba wanda ka ba mawa aikinka, ka ba shi aikin ko kuma kai kake yi. Kana sami ido kuma ka yi tsare-tsaren da ba ra a samu matsala ba. Yawan duba kana gwai-gwaiwa kana duba yana daga cikin gyara ma aikinka. Yadda zaran ka wai-waiwo ka duba kaga aikinka yana yi sosai to ka ga dole za'a duba ma. Cewa eh gaskiya aikinka yana tafiya kuma yana yi da kyau, ana waiwayowa ana duba ana ganin aikin ka yana yin kyau. Sannan kuma kai ma kana yi kana duba naka. Saboda kana duba na wani, kai ma ka dinga duba naka ka natsu. Sabida haka yana da kyau tsare-tsaren aiki masu muhimmanci kamar aiki wanda ka sani aikinka ne. Ko da kana da aiki mai kyau akwai wanda dai ka sanya fi muhimmanci da za ka tsaya ka tsaya.

Eh ina kallon taurari da daddare sosai ma. Ɗaga idona sama in kalla taurari sama da ƙasa, gefe, hagu da dama. Wani sa'a ma na kan so in zo in ce bari in, in ƙirga su. Taurari sosai. Waɗansu maka gasan fa haske, waɗansu kuma ƙanana. Misali ma in dare yayi, in ka ɗaga idonka sama zaka gan su a can sama saman taurarin suna haske. Ina kallon taurari sosai yadda in dare ke sata. Ina son kallon taurarin. Suna burge ni, ina kallon taurarin. Na jin daɗi a sama. Tsohu basiya ina son kallon taurarin. Saman ma kama inda nace ɗaɗaɗare in dare yayi can komai ku ina yayi shuru. Ba a jin komai ku ina yayi shuru. Taurarin sun fa haske. Wafa gabi gani da kyau da kyau ba wanda zai takura ma. Misali ma ka bari in ya kai irin guraren ƙarfe biyu da daddare ka dinga kallon taurari kai kanka ma zaka ji daɗi. Yana da kyau ka dinga kallon taurari saboda suna da kyan kallo da daddare. Hmm dole zaman duk wanda ya kalla taurari da daddare zai so ma kai kai ga ƙuguna nawari. Yana ƙirga, yana gani kuma zai ga ya ɓace a ƙirga. To haka kallon taurarin yake. To har in dai za ka ce za ka kalla taurari gaskiya za ka ma ɓace a ƙirga tun kana ganewa za ka gaba ka gane ƙirga. Tsohu basiya nima ina kallon taurari sosai kuwa. Misalin ma kama inda nace da daddare. Taurari da daddare. Yana da kyau ka dinga kallon taurari da daddare. Yana da kyau. Taurari ina kallon su da daddare sosai kuwa taurari.

Eh, ina ajiye kuɗi, ina ajiyan kuɗi a banki, ina ajiye kuɗi a gida, wani a ƙarƙashin filo, wani a cikin gwangwani. Dan ina ajiye kuɗi, ba inda bana ajiye kuɗi. Banki ko kuma an ajiye shi a wallet na banki ko kuma wallet na cikin wani abun. Wallet dai, wallet daiwa na kan ajiye kuɗi na ciki, na kan ajiye kuma a gida. Sabida aji huna sabida saboda taimakon gaggawa. Shiyasa nike ajiyan kuɗi na a gida, wayan su kuma a banki sabida taimakon gaggawa. Hakan nake ajiyan kuɗi na, bana so kuɗi na ya samu ciwon kai. Ma ko da dai, na ajiye wayan su sosai a gida, wayan su kuma a banki kuɗaɗan. Wa hakan nake son danga ajiyan kuɗi na wayan su a gida, wayan su a banki sabida taimakon gaggawa. Wa amfani da shi na gaggawa basai ka zo ka je banki, kamun ka cire ko a samu matsalar na'ura ko kuma abin na gaggawa ne ka gabe kamata ace an samu matsalan na'ura daga nan ne zaka nemi ko aro ko wani abu amma in ka ajiye wayan su a gida sai ka ajiye wayan su a banki. Wayan suma ajihun ka shima din na cikin taimakon gaggawa ne. To haka ake so ka dinga ajiyan kuɗin ka saboda taimakon gaggawa. Ba kowane ka je ka sa shi a banki ba. Na da kyau ka dinga ajiye kuɗi a, a gida ko da kaɗan ne ko ba duka ba. Kar ka je ka samu kuɗin ka duka ka sa a banki. Wannan ina ganin bayi da kyau. Wannan ka ajiye kuɗin ka wayan su a ajihun ka ya fi ma alkhairi.

Irin matashin da nake amfani da su, yana kaiwa kaman guda uku. Guda uku ya isheni yin amfani da su. Ya akalla dai ni na san bare wacce guda uku da ni ya mun. Guda uku dai zai isheni da abin da nake so in yi da shi. Hm. Guda uku ya mun, abin da nake so amfani da shi. Akalla dai guda uku yayi. Ba'a samu matsala a kan guda ukun nan ba. Guda uku ya mun daidai abin da nake so a kan mu, abin da nake so amfani da shi. Guda uku daidai ya mun. Wannan guda uku ne. Na samu abin da nake so shi ke nan. Ya mun guda uku da amfani da su guda uku. Ya mun daidai. Guda uku ya mun daidai abin da nake so amfani da shi. Abin yawa, guda uku ya mun daidai, nake son amfani da shi.